Menene lambar ku mai albarka? Eh, ni namba na mai albarka gaskiya namba four ne. Saboda ni na zaɓi namba four ne a matsayin namba mai albarka nawa. Amma namba mai albarka na ƴan uwa na kamar yaya na Mubarak, shi nambansa mai albarka shida ne. Haka ɗayan ɗan uwa na nambansa mai albarka shi kuma takwas ne. Amma ita ƙaramar ƙanwar mu idan ka ɗauka nambanta mai albarka ta ɗauki sifili. Amma ni kamar yadda na faɗa a baya namba na mai albarka shine wanda na zaɓa. Saboda na zabi numban ne tun lokacin da ina dan shekara biyu. Lokacin aka bani zabin numbobi Tun bana iya ganewa sai na je na zabi wannan numba a matsayin ban ma san abin da na zaba ba. Haka zalukar dana girma na fara wayyo aka cigaba da bani zabin numba. Duk lokacin da na je zaban numba ko idona a rufe ko idona a bude. Wannan numba da nake dauka Haka ne yasa na gane wannan shine numba na mai albarka a cikin duk wani numbobi da nake sani ko na sansu. Shiyasa na zabe ta a matsayin numba na mai albarka kuma ina jin daddinta kwarai da gaskiye kuma ina fatan ta kara zama numba mai albarka a cikin rayuwa na ko a gaba.

Kana taunawa goro? Eh, ni kam ina taunawa goro saboda ni mutum ne ma'abocin son goro. Gaskiya kam, nakan tauna goro a kowani lokaci. Idan zuciya na yana tashi, nakan samu goro in tauna shi. Kuma wannan tauna goro na same shine a wurin kakanni na. Saboda duk wanda ya san mutane Hausawa, ya san tsofaffi su ke tauna goro. Amma idan ka tashi a gaban tsohuwa wanda ake kira da goyon kaka, kai ma dole za ka koyi yanda ake tauna goro. Ta haka ne na koyi yanda ake tauna goro. Kuma ni mutum ne mai son goro sosai. Nakan yi ƙoƙari na tauna shi sosai yadda ya kamata domin in ji daɗi ko in zuciya na yana tashi ko hakanan ma kam nakan iya tauna goro. Kuma duk lokaci in na samu kuɗi, nakan sayi goro da yawa domin in samu na taunawa, in kai wa ƴan uwa na da kakanni na su ma su samu na taunawa. Saboda ai goro idan zuciyan ka yana tashi idan ka ci, za ka samu sauƙi. Haka zalika wasu masanan ma sunce goron ma yana ƙara wa mutum lafiya. Shiyasa ni kam nake siyan goro da kuɗi na kuma in tauna shi sosai na ke tattame shi.